Abun da yafi muhimmanci a kasuwanci shine ka sa hankalinka sosai, ka saya ka sayar cikin natsuwa. Ka sa natsuwa a cikin lamarin zaka fi samun kwanciyar hankali. Abu mai muhimmanci a kasuwanci kar kayi wasa, ka riƙa sauƙaƙa kaya yadda za'a siya a baka kuɗinka cikin aminci.

Da yake muna da wuta kusan twenty four hours, ina cajin wayata akai-akai. Idan wata ta sauka, ta dawo hamsin cikin ɗari haka nakan zo in sakashi a chaji sabida bana son wayata tana zama ba chaji. Wani lokaci in na buɗe waya nayi kallo, na kalli abubuwa da dama, nakan saka wayan a caji yana yin caji sai in cire. Haka na ke a koda yaushe.

Ina sa turare kullum saboda ina son ƙamshi. Bana wasa da saka turare. Kullum in zan fita tuntun, kamar ace muna da biki da irinsu dinner haka nakan sa turare a jikina. Ina ƙamshi, za kaga ana ta yabo ne. Na ƙata sa turare saboda turare yana burge mutane kuma ƙamshi ne. Ko nawa in ina da kuɗi, zan iya sayen turare saboda inason ƙamshi. Ina saka turare a gida da kullum ma.

Duka ina ci. Wani lokaci na kan kamanto ina so in ci shi da hannuna, in saka hannuna ɗaya in ci tuwo da shi. Amma kamar shinkafa na kan nemi cokali in ci da shi. Taliya nakan nemi fork mai yatsu cokali mai yatsu shima inci dashi inaci da hannu kuma inaci da cokali ko wanne ina yi.

Ina son abubuwa da yawa kaman ina son biredi, ina son cin biredi, ina kuma son cin nama, ina son cin dambu, ina son cin ɗanwake. Akwai abubuwa da yawa wanda nake son cin su bana wasa da cin abubuwa gaskiya. Ina son cin abu shiyasa bana wasa da shi.

Ina son zama ko a kushin ko a ƙasa, duk inda na samu waje zan zauna in dai wajen na da kyau, ina zama a bina. Bana wasa da zama saboda yawaita tsayuwa sai ka ji zuciyan ka yana bugawa haka sosai, shi ya sa bana wasa da zama. Nake zama a hankali abina, cikin kwanciyar hankali.

Eh kaman gidan munnan muna da yawa sosai ana yin hayaniya da kuma wajen motoci zasu wuce mashina zasu wuce zakaga akwai yawaita hayaniya haka. Ni ban cika son hayaniyan ba amma ana yin sosai a gidanmu yayyena yanzu haka magasu nan suna magana da kariƙajin hayaniya shi yasa na riga da na saba da hayaniya ni.

Eh muna kunna wuta da itace amma munfi amfani da electric. In ba electric wani sa'in in an ɗauke wuta muna kunna gawayi. In nemi leda in kyasta a shana in kunna gawayi. Wani lokaci kuma in bamu samu gawayi ba ina kunna itace. In nemo itace inharhaɗa in kyasta wuta in kunna. Haka na ke yi.

Gida kullum sai an tsarkake shi. Ana tsarkaka gida akai akai. Duk lokacin da ya yi da takaman in yara suka ci abinci, suka yi zube zube ko suka fito daga wanka, ruwa ya zizziba, ana sa mofi a tsarkake gidan. Idan an yi fitsari haka, yara sukan yi fitsari a ƙasa, muna sa mofi mu goge wajen ya zama gidan a tsarkake.

Mu muna bayan gari ne, unguwarmu ba mutane sosai. Garin shiru haka yake. Ba'a cika jin mutane ko hayaniya, ba maganganu sai kukan tsuntsaye inda nake tabbas. Ba'a jin hayaniya, unguwarmu shiru take. Kamanda dai bayan gari haka wasu sukan ce ma kamar ƙauye kuma ba ƙauye bane, cikin gari ne.

Gaskiya ina kwana biyu ban wanke tufafi ba niba. Ni ba ma abociyan son wanke tufafi bane. Bana cika wanke tufafi haka akai-akai. Bana yi, gaskiya bana so. Amma muna kiran mai wanki ya zo ya wanke mana aɗan ba shi kuɗi. Zaki ga wankin ma wani lokaci baya fita amma haka dai nake bayarwa da wankin.

Inada, takalma heel shoe guda huɗu, flat guda uku kuma kowanne ina amfana dashi. Wani lokaci inda za ni kaman tafiya ba mai nisa bane, haka ina ɗaukan flat in sa. Ina ɗaukan flat a bina in saka, in tafi da shi. Wani lokaci kuma in biki ne muke da shi, in naga kaman tafiya ne, mara ninsa kaman a cikin mota sai in ɗauki heel in saka. In ta tafiyan ƙwali sa ƙwas-ƙwas a bina. Ina son takalma kuma ina da takalma sun kai kala goma.

A rayuwa ta ina cin abubuwan da nake sabida kiyaye lafiya ta. Ina duk abubuwan da kamar aka ce babu kyau kar mutum, kar ɗan adam yaci, mutum yaci ina kiyaye kaina da ci. Kuma idan bani da lafiya ina shan magani sabida kiyaye lafiya ta. Bana wasa da wannan dama. Ina iya ƙoƙari na wajen na ga na kare lafiya na da na ƴan uwa na gabaki ɗaya. Ko da mahaifiyata ce ba ta da lafiya na kan ce mata ta ɗauki magani ta sha sabida ta kiyaye lafiyan ta. Kuma wani lokacin na kan so mu riƙa fita muna motsa jiki da ni da yaya na da ƙanwa ta da baba na da mama na da ba-baba na mu fita mu riƙa motsa jini sabida lafiyan mu gaba ƙida. Haka ƴa ta da na haifa in ba ta da lafiya ina kula wajen ba ta magani sosai sabida lafiyarta ina son kiyaye lafiya na sosai da sosai.

Abincin da nake ci da safiya, wani lokaci ina shan shayi da biredi, wani lokaci ina cin biredi da Lipton, wani lokaci ina shan kunu ko kunun gero, ko kunun jaguda, ko kunun kanwa. Wani lokaci kuma ina shan indomi, ina cin indomi. Wani lokaci ina cin irish, wani lokaci ina cin ƙwai da safe da biredi. Wani lokaci ina cin soyayyen doya. Abubuwan da nake ci gaskiya da safe suna da yawa sosai da sosai.

A wajajen aikina ina da dama abubuwan da nake ci. Wani lokaci idan aiki yayi zafi ina aikawa shinkafa da wake in ci. Wani lokaci ina cin indomie ina aikawa wajen kamar mai shayi in akwai mai shayi. A ƙofar ina aikawa in ci da dai sauransu. Ina cin abubuwa da dama.

Ina son kallon taurari da daddare. Wani lokaci ina fita kamar da ni da mama na, baba na, yayye na, baki ɗaya da yake muna da yawa family ɗin mu. In dare ya yi muna fita mu je mu kalli sama. Muna kallon taurari da wata saboda suna da birgewa da ban sha'awa. Ina son kallon taurari, suna gama na.

Mu a nan Najeriya muna da almajirai. Abin da nake yi da ragowar abinci, idan na ci na ƙoshi nakan rage in ba wa mabuƙata. Akwai zaƙi ga masu zuwa suna neman abincin da za su ci, ina fita in ba su sabida bana son naga mutum a cikin wani hali gaskiya. Ina ba da abinci idan na ci na ƙoshi ya rage. Ragowar abinci na ina fita in bayar, ko kuma idan ban ga kowa ba, naga kaman kaji haka, nakan ɗauke na wowwatsa musu abincin su ci. Suma suci kuma zan samu lada. Ina kyautan abincin ragowa sosai bana zubarwa.

Apps ɗin da nake anfani dasu da yawa ina anfani da Facebook app ina anfani da Facebook sosai. Nakan shiga in ba da, in yi reply a kan message da aka mun. Ina reply a kan su. WhatsApp ma ina shiga sosai, in sa status, in kalla abubuwan rayuwa da na yau da kullum na ƴan uwa a WhatsApp dina. TikTok ina shigan TikTok apps ɗin TikTok ina shiga in ga videos na mutane wasu in sun posting waƙa ne da sauransu. Ina shiga Twitter in ga labarai, in ga yanda duniya take ciki. Abubuwa da dama ina shigansu. Ina buga game apps ɗin game shi ma ina shiga in buga game ɗin Subway Surf da game ɗin, game dai na nan da portfolio game na nan da yawa wanda nake shiga in buga gaskiya. Bana wasa da shiga apps, apps sosai da sosai. Snapchat apps ɗin Snapchat ma ina shiga in yi hoto wanda zai burge ni.

Gaskiya, na fi son zama a kujera. Bana son zama a taburma saboda wani lokaci sai mazaina na su gaji. Zaman taburma yana gajiyar da mutum amma idan mutum ya samu kushin ɗin shi mai laushi, ya zauna a kushin ɗin shi mai laushi, zai ji baya gajiya da zama. Bai fiye gajiya da zama. Na fi son zama a kujera, a kan kushin. Bana son zama a kuji-- taburma. Bana son zaman taburma.

Ina son miya da dama. Miyoyin da na ke so suna da yawa gaskiya. Ina son miyan kuka. Miyan kuka tun tun ya ji daddawa yana daɗi sosai. Ina son miyan kabewa ya ji alaiyahu shima yana daɗi sosai. Ina son miyar riɗi shima ya ji alaiyaju da maggi da kifi busasshen kifi shima yana daɗi sosai. Ina son miyan miyan ƙwai in stew yana min daɗi shima sosai. Ina son miya kuɓewa ɗanya, miyan kuɓewa ɗanya ya ji daddawa shima da maggi yana daɗi sosai ina son busasshen miyan kuɓewa shima ya, yana daɗi sosai. Ga miyan karkashi uwa-uba kenan, shima in ya ji kayan haɗi da nama yana daɗi sosai. Ina son miyan albasa wanda ya ji haɗi, ya ji haɗi sosai. Da ke ina cin shi hassanti nake saboda yana da bala'in daɗi.

A'a, bana jurewa barkono mai yaji, saboda ina da ciwon ido yana sa ni kuka. Bana wasa da shi kuma ina goyon yarinya. Idan na taɓa barkono, na je na taɓa yarinyata sai ta yi kuka. Shi ya sa bana jurawa barkono mai yaji. Nake gudun shi a duk inda nake saboda yadda yake azabtar da ni. Jikina baya ɗaukan barkono mai yaji, ina gudun shi. Hassali ma ni bana girki da barkono mai yaji. Na fi son in sa a taruwan diba, in wanke, in daddaka in zuba a girki. Hakan ya fi mun kwanciyar hankali. Amma barkono mai yaji yana da faɗa in ya shiga ido, zafi. In kikataɓa, kikataɓa shi kikataɓa, bata ki ba tare da kin wanke hannu ba. Shi ma yana da zafi da faɗa, shiyasa bana amfani da shi.

Wani lokaci in na fita ina bin abokanan cinikina, ina saida abin hannu. Ina bin wasu gida in kai musu su saya, su bani kuɗi. Ina bin wasu shago su siya, su bani kuɗi. Ina bin wasu kasuwa, shaguna shaguna ina siyarwa. Ina kuma bin gidaje gidaje ina saida abina. Bana wasa da bin abokan ciniki. Inda na san za a mun ciniki ina bi sau da ƙafa in je don in samu cinikin. Kuma inda nake haɗuwa musi inda nake haɗuwa da masu yimin ciniki ina posting kayan abun hannuna ta online kamar status na whatsapp ta facebook ina ɗora wa history suna gani sai suna son su riƙa siya, su riƙa mun ciniki. Ta inda nake haɗuwa da abokan cinikina kenan ina bin su har gida wasu ina kuma ɗora wa a online sabida samun ciniki yanda zan samu kuɗina.

Gaskiya bana fiya jurewa zafi in naga ana zafi sosai, nakan fita waje in yi shimfiɗa abin kwanciya in kwanta iska ya riƙa dukana saboda bana jurewa zafi gaskiya. Kuma ina, ina kunna fanka. Ko an ɗauke wuta ina kunna fanka, in kunna, in ta da inji in kunna fanka yanda zan samu iska.

Abubuwan da nake shukawa a gida flower in a gidana na shuka mangwaro, na shuka abarba, na shuka zogale sabida su fito in samu riƙaci dan ina son riƙacin su. Na shi shuka sune sabida kuma suna burgewa da ƙayatarwa. Tun tun zogale ina son shuka zogale a gida. Ina kuma shuka fulawas kala kala masu haske, ja, yalo yalo, yan da zasu riƙa ƙayatarwa.

App ɗin da nake amfani da su don saƙonni, ina amfani da WhatsApp sabida ana turo min saƙonni na yan'uwa da abokanan arziki da sana'o'i. Ana gani ana tuturo min saƙonninsu ta WhatsApp. Facebook shima in na shiga ina ganin abubuwa ana tuturo min saƙo ta Facebook. Twitter in na shiga ina ganin saƙonni shima ta Twitter. Instagram shima ina ganin saƙonni ta Instagram. Snapchat shima in na shiga ina ganin saƙonni ta Snapchat. Message ma in na shiga wajen message dina na waya ina gani ana tura mun saƙonni. Telegram dina ma ana tura mun saƙonni. Akwai abubuwa da yawa da nake da su apps da ake tura mun saƙonni a ciki. Suna da yawa sosai da sosai. Bana wasa da karanta saƙonni duk ƙanƙantarsu saboda ban san amfaninsu ba. Ina amfani da apps da yawa na saƙonni.

Bana tofa miyau a cikin gida, in miyau ya zo bakina, ina fita ne waje, inje in tofa yawu a waje. Bana zuba a cikin gida. A toilet ma ina shiga cikin toilet inje in tofa a cikin toilet sabida ban san ƙazanta, in na tofa shi a cikin toilet, ina ɗiban ruwa ne in zuba a ciki sabida bana so ƙazanta sam sam a rayuwata, shi yasa nike yin haka, amma wasu sai kaga in za su zubar da yawu, sai sun fuskanci bango a cikin ɗaki ko cikin falo ko cikin kitchen sai su zubad, da yawu. Ni bana yin haka sabida hakan kaman ƙazanta ne. Ni a wajena baya burge ni kwata kwata, ni ina zubar da yawuna ne a waje ko toilet, in na zubar in samu abu in share in wanke wajen, haka nike yi.

Ba na wasa da yankan farce. Ina yanka farce tun tun duk ranan Juma'a. Kaman a musulunci, mu ta tabbata duk ranan Juma'a in kana son samun lada, ka fitar da rezan ka, ka yanka ƙumban ka. A makaranta akan yi mana faɗa shi ma na rashin yanke ƙumba a makaranta. Ina zuwa in nemi reza in yanka kunba kafin inje makaranta sabida ba sa yadda, siniyo ɗin mu su kan zane mu a kan muna barin ƙumbunan mu ba a, ba tare da mun yanke ba. Abun ba shi da kyau. Mahaifiyata ma takan mun faɗa akan barin ƙumba na hannu da na ƙafa. Baba na ma yana mun faɗa akan barin ƙumba na hannu da na ƙafa. Shan sa bana wasa da wannan. Ina ƙoƙari iya ƙoƙari ina cire ƙumba na. Ina yanke farce na akai akai.

Kullum ina farkawa ƙarfe takwas sabida ina son in yi bacci da safe. Ina farka da asuba ina komawa in yi bacci zuwa ƙarfe takwas. Ina tashi ƙarfe takwas na yi ayyukan gida. Ina so in sake ɗan komawa in ƙara yin bacci. To daga ƙarfe takwas ɗin nan ina tashi na koma na ɗan ƙara yin bacci. Shikenan, daga ƙarfe takwas dai na safe nake tashi komawa bacci kuma kamar irin dare yayi din nan ina kwanciya ƙarfe tare ne sai in tashi takwas na safe.

Ina kula da gashina sosai. Nakan wanke shi bana wasa da shi. Saboda idan na bar shi yakan kasance da ƙazanta yayi datti shiyasa bana wasa da wanke shi. Kullum in na tashi da safe zan wanke shi na busar da shi. Da rana ma haka in ta kama na kan wanke gashina, in busar da shi bana wasa da wanke kai gaskiya ina yi sosai. Kullum nakan wanke gashi na sosai da sosai.

A gaskiya na fi son fanka na fi amfani da fanka saboda AC iskan shi yana min sanyi a jiki, amma fanka na kan ƙulla shi, yan akan kunna shi yanda nake so, rage shi yanda nake so. Kuma gidan mu ma mu ba AC mun fi amfani da fanka da yake twenty four hours muke da shi. Fanka fi mana daɗin amfani. Da daddare in zan kwanta ina kunna fanka in sa shi a number two yanda zai mun daidi daidi amma ba irin sanyi AC ba. AC yana da sanyi mai shiga fata. Ba ma amfani da AC.

Biredin da na fi so, na fi son biredi mai laushi, mai taushi, mai daɗi, wanda in naci zan ji zaƙi a cikinshi, wanda in naci zan ji sss daɗi sosai da sosai. Bana son biredi mara daɗi. Dasafe kullun sai naci biredi a bunkar yawana in na kaɗa ti nakan haɗa da biredi saboda ina yawaita cin biredi, yana mun daɗi sosai. Na fi son biredi mai laushi.

Ina kallon madubi, da yake ina yin wanka da safe, ina yi wanka da safe ina kallon madubi. Haka da rana ma ina yi wanka shima ina kallon madubi. Da daddare ma ina yi wanka na ɗan watsa ruwa, haka na dare nakan kalli madubi. Ina yawaita kallon madubin sabida naga yanda fuska na yayi. Bana son lalacewar fiska na da jikina. Kowane sa'i naka duba madubi, in ga ya ya kallata take? Don kar zo in shiga cikin mutane in ga ana min dariya. Shi yasa nike kallon madubi sosai. Bana wasa da wannan gefen.

Mama na ƙarfe goma take tasana take cewa in je wajen aiki, ina zuwa aiki take tashi na, in shirya in na yi wanka, na ci abinci, na karya, na yi komai da komai, na goge takalmi, na goge kayan da zan sa, sai in fita in tafi aiki. Muna gama aikin in dawo haka washegari, haka dai nake tafiyar da rayuwa ta. Ina zuwa aiki irin ƙarfe goma na safen nan ni.

Da safe in na tashi ina goge haƙorana ina yin brush goge haƙorana da safe. Da daddare ma in zan kwanta ina goge haƙorana da daddare saboda bana son datti a bakina. Ƙannaina ma gabaƙi ɗayansu ina sa su, su goge bakinsu. A idona mamanmu wani so galibi tana ɗaukan brush ta goge haƙoranta. Haka babana ma shi ma baya wasa da goge haƙoran shi. Yarona ma ina goga masa haƙora sosai saboda datti.

Ina jin tsoron abubuwa da yawa. Ina jin soron in rasa mahaifiyata ina jin soron in rasa mahaifina ina kuma jin soron in rasa ƴaƴana saboda ina masu so ne mara misaltuwa ina jin tsoron yayana me wani kalan hali, ina masa fatan shiriya. Ina jin tsoron karya yaƙi shiriya, ya Allah ka shiryar dashi. Hesa akoda yaushe nake ma ƴan uwana da familina addu'a saboda ni mutum ne me jin tsoro sosai. Ina ma kowa fatan shiriya sabida tsorona.

A'a bana son abinci mai yaji. Yaji na ta ina da ciwon ulcer. Yaji na tayamin da ciwon ƙirji. Ya na samun ciwon ƙirji ulcer. Shiyasa a kowane abincin mu in za ai ba a sa yaji sabida me don yadda ya ke yawan in ya tashi mun ulcer ɗin har asibiti muke zuwa. A fi awa uku a kai nan. Shiyasa banasan cin yaji gabaki ɗaya ina fatan Allah yasa hakan shine dede amma ni bana son yaji kwata-kwata. Shi yasa bana ci. Akwai abinci da ake dafawa mai da yaji. Akan sa yaji da yawa 'yan uwa na amma ni da yake bana so ba a samun. Iya magi kawai ake samun a abinci na.